Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Eh to, gaskiya nakan rubuta don na san wanda ya shigo da wanda ya fita, kuma yadda nike kashe da kuma yadda nike samu. Dan in mutum bai ɗauki wayan nan darasin rubuta abubuwan da yake kashe da kuma yanayin samun shi ba. Gaskiya akwai matsala don me? A wannan lokacin ya kamata kasan abin da ya shigo da abin da ya fita.

Menene burin ku na aiki? To gaskiya buri na a aikin shine na tabbatar da cewa na yi aiki da kyau. Sannan, na koya abu na yi abun da na koya, abun da na iya na kuma aikatar. Don kasan abin da ka koya may be a jami'a ko kuma a wurin aiki inda ka je koyo shine ka ke sawa ka na yi. Abun da ka koya sai ka yi ka nuna da cewa eh ka iya.

Kujerun ka suna da daɗi? Toh a lallai kujerun zamana suna da daɗi ɗin bana kan so in zauna ma in daɗe a kan ciwon baya. So na kan zauna na dan jujuya. Kuma kujeru ne masu laushi, masu taushi, masu bada nishaɗi ba wai wanda za ka zauna bayan ka ya ita ciwo har kafin ka koma gida ba. Kujerun da nake zama suna da daɗi.

Murya ka tana da ƙarfi ko a hankali? To, a yadda ni ke yi, wata biyu na tashi da sassafe, za ka ɗan ji murya na da ƙarfi ƙarfi, sai ka ɗauka haka yake. Amma murya na na nan da hankali hankali don ba na magana da ƙarfin nan, na kanɗan samu don sassauta wasu maganganun da ni ke yi na kuma sa mutane su amince da kuma su gane abin da ni ke yi.

Kanafi son tufafin auduga, ko siliki? To, tufafin auduga ma ya fi don na siliki ka ga ya ɗan mammatse mutum, ya ɗadɗaura ka, ka gan yana ma kamar roba-roba a jiki. Amma na auduga zai ba ka dama, da kuma yanayin yadda iska ze danta shiga jikinka kuma zai kama ka chib-chib, ba yadda na siliki yake ɗan matse mutum ba.

Yaya kake magana da abokan ciniki? To abokan ciniki wata biyi nakan ji fira da su na nishaɗi da kuma ganewa su, sanda cewa kasuwancin yanzu fa gaskiya akwai damuwa. Ba kullun kullun ake samun riban ba, amma me dam su abokanan kasuwanci na ne zan so na basu abin da ya cancanta.

Kana iya ɗinka tufafi. To gaskiya nakan taka keke don idan a gida muna da keke ƙanwana na ɗinki, nakan ɗan taka idan wando na yaɗin ya gaye ko zan yi zip na riga na yaɗin tide nakan iya takawa in mayar. Amma wai ɗinki ba wai na iya bane, ka san yanka shi ne ɗinki.

Yaya kuke aiki tare da kungiyar? Eh to gaskiya ina aiki tare da kungiya kuma muna aiki tare don mu haɗa hannu mu yi abin da ya kamata. Kasan kungiya na unionism yafi, amman in ka je kai kaɗai ba za ka iya wa su abubuwa kai kaɗai ba. Amma in kana tare da kungiya yafi ka samu ƙarfin.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Toh, a wannan lokacin, a kullum yaumin, ka san ba wa ɗan yarsa damuwoyi da dama. Ko man yayane, haka za mu ta addu'a, kuma muna rokon Allah-Allah ya cishe mu, kuma kiyaye damuwoyin mu iya fitar da su, mu iya kawar da su, kada su zama damuwoyin da za su bamu illa a rayuwar mu.

Menene kake jin tsoro? To gaskiya rashin kuɗi. Rashin kuɗi nakan ji tsoro don kasan rashin lafiya dai wannan tabbas ne. A rayuwar mu kullayomi abubuwan da muke ci da wasu abubuwa ka ga suna mana illa a rayuwar mu. To kaga rashin kuɗi kuma baka samu kuɗi ba lantana ka ci abinci. Babu kuɗi kuma ba lantana ace kaje asibiti ka duba lafiyan jikinka. To rashin kuɗi gaskiya illa ne mai muhimmanci a mu ƴan Najeriya.

Kana fi son kofi ko shayi? To gaskiya na fi son shayi, dan kofi yana hana ni bacci. Ban cika son kofi ba, amma shayi ya dan ji madara ya dan ji siga ba da yawa. Dan bana son siga, amma na dan sha madarar nan da zafi zafi ya dan ƙona hanjin ciki. Ai lafiya launi. Kuma yammacin yadda muke yi watan biyu kaji ana ɗan sanyi sanyi. Zuwan gari yawa ya kaɗan sha abu mai zafi ya fi ya buɗa ma ciki da kyau.